Gaskiya akwai shagunan da yawa da nake son zuwa. Shagunan da nake son zuwa sun kai ashirin, amma zan baku sunayensu da me yasa nake son zuwa wannan shagunan. Guda ɗaya ina son zuwa ShopRite. Me yasa nake son zuwa ShopRite? ShopRite kayansu gaskiya ba shi da araha sosai amma suna da background mai kyau. In ka je kana iya ɗaukar hotuna masu kyau, kuma wajen in ka je yawanci zaka ga ka haɗu da mutanen da ya daɗe baka gansu ba. Kuma bayan haka ina son zuwa Sahad Stores. Sahad Stores su ma ba su da wani background mai kyau amma ina son shagon dan yana nan kusa da gidanmu. Daga Sahad wani shagon da nake son zuwa shine Sadaraki. Me yasa nake son zuwa Sadaraki? Sadaraki kayansu original suke siyarwa, mai kyau suke siyarwa. Yawanci zaka ga duka kayan nasu suna importing ɗin shi daga ƙasar waje. To wani shagon da nake ƙara son zuwa shi ne Corner Store. Corner Store ina son zuwa shagonsu saboda su kayan da suke sayarwa yana da mugun araha. Yana da araha sosai kuma yana kusa da gidanmu. Bayan haka wani shagon da nake son zuwa shine Jifatu. Dalilin da yasa nake son zuwa Jifatu shine suna da pa-- wajen parking ɗin mota mai kyau. Akwai wajan parking ɗin motoci da yawa saboda haka in nayi tuƙin mota na je wajen ina samun wajen parking. Amma dai sauran gidan inda nake shopping, sauran shagunan da nake zuwa irin su Sahad da Jifatu da, da Corner Store yawanci zaka ga ba su da wajen parking. To sune, waƴannan sune shagunan da nake son zuwa sosai da dalilin da nake son zuwa waƴannan shagunan.

Abincin dare da lokacin da nake cin shi ya ganganta da yunwan da nake ji a lokacin. Misali yanzu, in dai ban ci abincin rana ba kuma na dawo gida kuma aka yi abincin da nake so to ci zanyi. Idan kuma aka yi abincin da bana so gaskiya bana cin abincin dare sai dai na sha ruwa na yi bacci a haka. Akwai abubu-- abincin da yawa da bana iya ci da daddare. Misali tuwo. Kowane tuwo da ake da shi bana iya cin shi da daddare. Ke nan irinsu tuwon masara, tuwon alala, safara, amala da sauran su. Iru wannan abincin bana iya cin su da daddare. Amma in aka bani abinci kamar su shinkafa da wake ko taliya ko macaroni ko indomie ina iya ci da daddare saboda su ba su da nauyi sosai kuma zai sa na yi bacci na normal. Amma duk a cikin abincin dare da ake da shi, wanda na fi so shi ne shayi. Na fi so in sha shayi mai zafi ko kunu mai zafi kafin na kwanta.

Eh tabbas zan ce ina kiran bidiyo sosai, musamman in nayi dogon tafiya kuma ya daɗe da na ga iyalina da mutanen gida. Yawanci da kiran bidiyo nake kiransu. Dalilin da nake son kiran bidiyo sosai shine yana bani daman ganin fuskan wanda nake magana da shi. Musamman e wani lokacin in zan yi bidiyo da wanda ban taɓa gani ba kuma zan yi ciniki da shi a yanar gizo gizo yawanci da bidiyo da kiran bidiyo nake yi, don naga fuskan su in gane cewa to da wannan nake magana ko da wancan nake magana. Bidiyo kol ko wance kiran bidiyo ya fi mun daɗi akan normal kira da ba'a ganin fuskan mutum.